Menene gurin ku a aiki? Na aikin, ni burin mu a aiki shine mu taimaki mutane, ƴan uwa da abokan arziki. Sannan musamman mu masu aikin koyarwa, so muna da, ah, rinjaye sama da sauran wasu masu aiki. Wasu za ka ga burin su a cikin aiki don su tara kuɗi, wasu kuma burin su, misali wanda aka tambaye shi menene burin ku ku mutane a aikin da ku ke yi? Suka ce su burin su a aikin da su ke yi, tara dukiya. Shi kuma dukiya ƙarewa yake. Dan haka burin ku a aiki ko da yaushe ya zamana, kana kallon me za ka yi ma mutane su ƙaru, wanda shi ne babban burin da ya kamata mutane su dinga mai da hankali a kai. Ni kaman yu wazafi, inda za ka tambaye mu menene burin mu ku a aikin da ku ke yi, za mu ce maka to mu burin mu a aiki bai wuce mu koyar da mutane yanda za su dogara da ƙafan su, su samu, su samu ƙaruwa sosai. Sannan duk burin da ya zamana kai kaɗai ka ke kallo a aiki, to ka ga bai zama aiki ba saboda shi aiki ana yin shi don jama'a ne. To duk aikin kuma da aka ce ana yin shi don jama'a, idan burin bai zama da jama'a a ciki ba, ka ga bai daidai ba. Don haka menene wannan tambaya ce burin ku kuma maybe wanne irin burin ku ku ke so ku yi a aiki? So burin mu a aiki dai shi ne gaskiya mu taimaki mutane, mu ƙarfafa masu gwiwa sannan kuma mu ma kanmu mu taimaki ƴan uwan mu da abokanan arziki mu sannan kuma mu kanmu. Dan haka ni babban buri na a wajen aiki kenan.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Lokacin da nake zuwa kasuwa ya danganta ne. Shi zuwa kasuwan ya danganta shago zan je in buɗe, ma'ana zan je in sayar da kaya ne a kasuwan ko kuwa ni zan sayo kayan a kasuwa. Lokacin da nake tafiya kasuwa don in sayar da kayana ina zuwa ƙarfe tara na safe zuwa ƙarfe tara na yamma na dare kenan. Amma idan lokacin zuwan kasuwana don in sayo kaya ne to ya danganta ina tafi. Kuma shi wancan na a kullum nake zuwa kasuwa. Shi kuma wannan akwai ranakun da nake zuwa kasuwa. Kaman ina zuwa kasuwan ranan Laraba, ina zuwa kasuwa ranan Alhamis, ina zuwa kasuwa ranan Lahadi, ina zuwa kasuwa ranan Talata. Wayannan ranakun guda huɗu su nake zuwa kasuwa. Kuma ina zuwa kaman ranan Talata ina zuwa kasuwan Anchau domin sayo kayayyaki irin su wake da dawa. Ina zuwa kasuwa ranan Laraba kaman Maƙarfi domin in sayo shinkafa don in zo in sayar da nawa a shago. Ina zuwa kasuwa ranan Laraba Tudun Saihu-- ah sorry Maƙarfi-- eh ranan Alhamis ina zuwa Tudun Saihu shi ma ina sayo hatsi kaman irin su gyaɗa da sauransu. Ina zuwa kasuwa ranan ahh Alhamis kasuwan Giwa ina sayo kaman su waken suya, kaman su rogo, kaman su shinkafa na tuwo, kaman su kuka, kaman su kuɓewa. So wayannan sune dai abubuwan da nake sayowa a kasuwansu. Zuwa kasuwana ya danganta ne da idan ni zan sayo kayan wani abu ne daban, idan zan sai da kayan ne wani abu ne daban. Kuma su in zan tafi ina zuwa da safe ne wa'yan nan kasuwannin domin in sayo kaya. Idan kuma zan je kasuwa domin in sayar da nawa kayan ne ina zuwa ƙarfe tara na safe zuwa tara na yamma. Sai dai ya danganta ne idan na tafi ƙarfe tara-- idan ranan da nake zuwa kasuwa to ina da yaron shago da yake zama mun a kasuwana don ni ya sayar mun da na wa. Ysauwa inna sone lokutan da nake zuwa kasuwa.

Kana sanya bel kullum? A'a gaskiya ba kullum nake sanya bel ba saboda ya danganta da yanayin kayan da na sa a ranan. Kamar in na sa ƙananan kaya to wandon shi ina sa mashi bel amma kamar idan manyan kaya na sa to ba na sa musu bel. Kamar mu nan a nan yankin inda muke yanayin kayanmu ba masu bel ba ne sosai to amma akwai irin kayan da in ka sa dole kana buƙatan ka sanya bel. Musamman kayan da za ka je ofis da su wataran ko kayan da za ka sa ƙanana ka tsuke za ka je wani gathering so ko in ka sanya suit to kana buƙatan sanya bil bel. So sanya bel ya danganta ne. Idan kuma kayan da ka sa ba manya ba ne kaga basa buƙatan bel abin da muke sawa shi ne mazugi. Za mu sa mu zarge wando mu ɗaure shi a ƙugu. Saboda shi ka ga bel yanayin kayan ma da za a ke sa ma bel za ka gan su kayan ne suna da gidan bel ɗin su. So inaga maganan sanya bel a kullum ba na sanya bel a kullum shi ne amsa. Amma dai ina sanya bel a kai a kai ya danganta. So idan na sa kayan da idan na sa kayan da ake sa musu bel to ka ga in kullum na sa kullum zan sa musu bel. Idan kuma ban sa kayan da ake sa musu bel ba to ka ga ba kullum na sa ba kullum zan sa musu bel ba. To sanya bel yana alaƙantuwa ne da kayan da na sa. Idan na sanya kaya ranan da za a sa musu bel zan sanya kaya in sa musu bel. Idan na sanya kaya ranan da ba za a sa musu bel ba zan sanya kaya zan sanya kayan da ba za a sa musu bel ba kuma ba za a sa bel ba. So ba kullum nake sa bel ba amma Alal alƙala ina sa bel sosai maybe so uku a sati ko so huɗu a sati. So ya danganta ne.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? To rana mafi kyau a mako muna iya cewa ranar Juma'a ce. Saboda ranar Juma'a ne na farko ko an je aiki zuwa sha biyu an dawo. Kowa zai zo ya yi wanka, za ka ga kowa ya yi tsatsaf a wannan ranar makon. Sannan kuma za ka ga in mutum ya yi kyau in ya sa. To ka ga za mu ce ranar rana ita ce mafi kyau a ranakun makon mu. Sannan kuma za a yi gaishe gaishe, za a haɗu a zauna, za a yi labari. So rana mafi kyau a ranakun mako ita ce ranar Juma'a. Sai me biye mata a rana mafi kyau, za mu iya cewa ranar Litinin ita ne ranar da kowa ke zuwa aiki. Mai fita aiki shi ma zai zo wa'yanda ka ɗan yi weekend ba ka gansu ba, so za ka gansu a wannan ranakun. So ita ma ka ga rana ce mai kyau. Sai kuma rana mafi, sai mai biyo mashi shi ne weekend. Za ka zauna da ƴan'uwanka, za ku yi labari. So ita ma ka ga za mu iya lissafa ta a rana mafi kyau a wannan makon. So ranaku mafi kyau a mako ya danganta da event ɗin da ke faruwa a wannan ranakun makon. To amma za mu iya cewa rana da ta fi kowanne kyau a mako ita ce ranar Juma'a. So sai rana da take bin ta a mako mai kyau sai mu ce ranar Litinin. Sai rana da take biye mata a kyau a mako sai mu ce kuma Asabar da Lahadi. So waɗannan ranakun su ne ranaku mafi kyau a mako. Ban san dai wasu kuma za ka ga ya danganta da yanayin ranaku mafi kyau ɗin su ya danganta ne. Wani kuma ƙilan maybe akwai wani specific activities da yake yi a wannan ranan na mako, shi ya sa zai ta zama mashi rana mafi kyau a wannan makon. Amma dai a ni rana da ta fi min kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Saboda za ka ga kowa mutane sun yi wanka, sun yi kyau. Sannan za su sa kaya masu kyau kuma za a haɗu, za a yi hira, za a yi labari.

Yaya kake magana da abokan ciniki? To abokan ciniki ya danganta ne. So idan mutum ya zo ana magana da shi ne yanda zai sayi kayanka kuyi ciniki yadda ya kamata. Amma wasu masu zuwa sayen kayan za ka ga suna zuwa da rainin wayo. Wani kayanka ka gaya mashi farashi, a'a shi zai gaya maka farashin da yake so ka saida mashi da kaya. Bayan kuma ba shi ya je ya siyo wannan kaya ba. Wani kayanka ka gaya mashi farashi, a'a shi zai gaya maka farashin da yake so ka saida mashi da kaya. So muna ƙoƙari ne mu convince nasu magana cikin sanyin rai da girmamawa don su sayi kayanmu. Abin da muke yi ke nan. Amma idan kuma an samu aka siyi ka yi ta magana ba su fahimta ba, sai ka bar mutum. Amma dai duk wanda ya zo sayen kayanmu muna ƙoƙari mu yi magana da shi, tunda abokan ciniki ya yi abokin ƙaruwa ne a rayuwa. So muna dagewa muyi magana da abokan cinikinmu ta yanda za su sayi kayanmu kuma in sun saya su dawo su ƙara saya. So yanda muke yi da abokan cinikinmu ke nan. Muna musu magana cikin kwanciyar hal rai domin su sayi kayanmu. Wasu za ka ga yadda suke magana da abokan cinikinsu babu girmamawa a ciki wanda hakan kuma bai dace ba. So magana da abokan ciniki ya danganta da waye abokin ciniki. Sannan kuma yadda za ka yi magana da wanda ya saba sayen kayanka, daban da wanda yadda za ka yi magana da wanda yau ya fara zuwa, daban da kuma wanda yake zuwa ya sayi kaya da yawa abunka, daban da wanda shi kuma ɗan ƙananan kaya yake zuwa a gurin ka ya saya. So yanda muke magana da abokan ciniki ya danganta da yanayin mai zuwa sayan ne, shi abokin cinikin. Na gode.

Kana ci da cokali ko hannu, ya danganta da yanayin abincin ne. So kamar irin su shinkafa ina ci da cokali, kamar irin su taliya ina ci da cokali amma mai yatsu, kamar irin suuu macaroni ina ci da cokali normal cokali. Amma kamar su irin su tuwo ka ga ana cin tuwo da hannu ne, kamar su waina ana cin waina da hannu ne, kamar irin suuu, suuu, aku da amala duka ana ci da hannu ne. So yanayin abincin yanayin yanda ake ci. Idan shinkafa ne, macaroni, dambu, waye, waye za ka ci da cokali. Su taliya, su indomi za ka ci da cokali mai yatsu. Su tuwo da sauran su za ka ci da cokali mai hannu, da hannu. So cin abinci ya danganta da yanayin abincin ne. So idan abun, idan abincin da za a ci da cokali ne, ana ci da cokali. Idan abincin da za a ci da cokali mai yatsu ne, ana ci da cokali mai yatsu. Idan abincin da za a ci da hannu ne, ana sa hannu a ci. So cin abinci yanayin abinci, yanayin abin da za ka sa ka ci abincin da shi. Yanzu misali kamar kuma idan shayi ne, ai ka ga za ka yi amfani da cokali kafin ya sanyi. Amma in ya ɗan yi sanyi, za ka ɗaga bakin kofin ne ka sha. Ku noma haka. So cokali ana sa shi yana taimakawa sosai wajen cin abinci. Sannan a wani gurin kuma hannu ya fi taimakawa sosai wajen cin abinci. So yanayin abinci, yanayin abin da za a sa a ci da shi.

Yaya wurin aikin ku yake? So yanayin da wurin aikin mu yake ban san ta wane tambaya kake wa, yanayin tsarin gine-ginen shi, ko ko yanayin tsarin mutanen da mu a wurin aiki, koko yanayin aikin mu. So zan fara da shi dai tsarin gine-ginen mu gini ne na makaranta. Akwai ajujuwa na koyar da ɗalibai a wurin aikin namu. Akwai offices a wurin aikin namu. Akwai, eh, lab lab da ake koyar da ɗalibai kimiyya da fasaha a cikin shi duk a wurin aikin namu. Sannan yanayin malamai mu akwai malamai maza, akwai malamai mata, akwai professors, akwai doctors, akwai ƙananun ma'aikata duka a wurin aikin namu. Sannan yanayi wurin aikin namu aiki ne da za a koyar da ɗalibi a yi mashi jarabawa sannan abinnan. Sannan yanayi wurin aikin mu yanayi wurin aiki ne mai tsafta. Akwai masu share share da kullum za su share. So yanayi wurin aikin mu yanayi wurin aiki ne mai kyau. Yanayi wurin aiki ne mai ƙayatarwa. Yanayi wurin aiki ne da kowa zai so ya yi aiki a wurin. So wurin aikin mu dai makaranta ce ko in ce jami'a ce da take koyar da mutane ɗalibai yadda ya kamata don su samu ingantacciyar rayuwa. Shi ne wannan dai shi ne yanayin da wurin aikin namu yake ciki. Sannan akwai lokuta na koyarwa daga ƙarfe takwas zuwa ƙarfe biyar. Akwai lokuta na lab duka a cikin timetable ɗin duka a wurin aikin mu. Sannan akwai lokuta na, ta kuma ana aiki ne daga ranar Litinin zuwa ranan Alhamis. Saboda mu a nan ranan Juma'a ranan hutu ne a wurin aikin mu.

Kana tafiya da sauri? Eh, ina tafiya da sauri musamman in ina sauri zani wani wuri. Ko in nayi latti ina so in je gurin da sauri, so ina tafiya da sauri. Abu na biyu ina tafiya da sauri idan zan je gurin ɗalibai. Abu na uku ina tafiya da sauri idan zan je gurin budurwata. Sannan hakanan wani lokaci ina tafiya da sauri domin motsa jiki. So tafiya da sauri lallai kam ina yin shi. So ɗaya ba, ba so biyu ba, ba so uku ba. Sannan tafiya da sauri ya danganta da inda za ka je. Sannan abin dubawa shi ne, shi tafiya da sauri ai yana ƙara daɗin rayuwa, yana sa hanyoyin jini su bubbuɗe. Sannan tafiya da sauri yana ƙara kwanciyar hankali. Dan haka ina tafiya da sauri kuma tafiya da sauri yana jin da ina jin daɗin shi. Sannan yin tafiya da sauri shi daɗin shi tafiya da sauri. In kana tafiya da sauri za ka ji daɗi yadda ya kamata. Tafiya da sauri yana jin daɗi, tafiya da sauri kuma yana ƙara lafiya. Dan haka ina tafiya da sauri.

Nawa ruwa kake sha a kullum? Yanzu haka ma akwai ruwa da nake sha. Don haka ina shan ruwa aƙalla zai kai lita kamar bakwai a kullum. Sannan idan musamman in lokacin zafi ne, so ina shan ruwa a kullum da yawa. Idan kuma lokaci ba na zafi ba ne, nakan sha ruwa madaidaci kamar leda, irin na fiyo wata tunda 50cl kamar lita biyu ko uku a kullum. So ka ga 50cl ka ga zai kama kamar lita biyu ke nan in an sa guda uku, lita ɗaya da rabi guda uku. So shi kuma wance ina shan ruwa kamar lita biyu ke nan. Shi kuma idan lokacin zafi ne nakan sha lita uku zuwa huɗu haka. So ya danganta dai da yanayin da ake ciki. Sannan idan na ɗan motsa jiki ma'ana na ɗan yi guje guje na motsa jiki, shi ma ina shan ruwa da ɗan yawa. Sannan idan na ci abinci shi ma nakan so in sha ruwa da yawa. Musamman yanzu lokacin da in, ka san in ka sha ruwa ka ci abinci to yana sa abincin ya shiga duk in da ya kamata. Don haka ina shan ruwa kamar lita, on average lita uku dai a kullum ko biyu da rabi haka a kullum. Eh, don haka idan ina shan ruwa a kullum kuma ina shan ruwa na nawa nawa nake shan ruwa. Ka ga in kuma kana maganan ruwan nawa nake sha to ya danganta ne. Akwai ruwa na gora wanda za ka ga ta 75cl din shi yana, ana sayar da shi ɗari biyu. So in ka lissafa 75cl an sayar ɗari biyu ka ga zai zama one, one, one hundred and fifty cl zai zama kamar lita ɗaya da rabi ya kama ɗari huɗu ke nan. To ka ga kamar da na ce ina shan lita uku haka kamar za a ce ana shan ruwan kamar ɗari bakwai zuwa ɗari takwas a rana, a kullum ke nan. Idan kuma ruwan fiyo wata ne wato sache to wata, ya ga dinda ɗaya ana sayar da shi ashirin ka ga guda bakwai zamu ce to kamar na ɗari da hamsin zuwa da saba'in. So.

Me kake ji ranan biyan albashi? To ranan biyan albashi lallai kam ina jin daɗi a raina. Tunda ka yi aiki kuma yanzu an zo biyan ka, so za ka ji daɗi sosai. Sannan ina jin annashuwa, ina jin farin ciki ranan da aka biya ni albashi. Tunda ka ga kaman za mu ce ranan da kuɗi ya shigo ne. Kuma in aka ce kuɗi ya shigo to ka ga aizi ranan jin daɗi ke nan. Don haka ina jin daɗi idan aka ce ranan biyan albashi ne. Kuma ka ga yana zuwa karshen wata ne, kaman mu a nan yankin na wannan ƙasan. So kuma in an biya ka albashi a karshen wata, to ka ga za ka ɗan bibbiya idan akwai bashin da ake bin ka zaka biya. Idan ma ba a bin ka bashi to dai za ka ƙaƙƙautar da wasu matsaltsalu da dama da shi wannan bashin in an albashin an biya ka. Don haka shi albashi gaskiya abu ne mai jin daɗi kuma albashi yana ƙara jin daɗi. Albashi yana mana duk yadda muke so. So lallai kam ranan biyan albashi ina jin daɗi matuƙa kuma yana taimako sosai. So ranan biyan albashi ranan farin ciki ne. Ina jin farin ciki a ranan biyan albashi. Ina jin annashuwa ranan biyan albashi. Ina jin daɗi ranan biyan albashi kuma sannan ina irin dai ina jin excitement haka ranan biyan albashi.